Eh zan iya cewa ina biyan kuɗi ta waya, saboda yawanci inda kaje yanzu ba sa ma karɓan kash a hannu. Sun fi so a yi musu transfer, a biya musu kuɗi ta waya. Saboda haka ina tabbatarwa indai zan fita waje ina da data a wayana, saboda in aka zo lokacin biyan kuɗi ina da datan da zan musu transfer da bank app dina in tura musu kuɗin su.

Eh zan ce ina buɗe taga na da yake cikin ɗakina saboda iska ya dinga shiga amma yawanci bana buɗewa gabaɗaya. Yacce nike buɗewa ya gagganta da yanayin ranun da ake. Misali in ana sanyi sosai, rufi ɗagan ɗakina nike yi don kar iska ya shigo cikin ɗakin da yawa na fara himmira. Amma indai ana yin zafi gabaɗayan tagan nike buɗewa don iska ya shigo mun ɗaki sosai musamman indai babu wutan nefa. Amma indai na je gari ya waye, gari ba sanyi ba zafi sosai to gudaɗaya nike buɗewa a ɗaki saboda ga shi ɗaga uku ne a ɗakina shine buɗe ɗaya ko biyu daga cikinsu don iska ya ɗan dinga shiga a hankula a hankula.

Gaskiya zan iya cewa takalman da nake dashi sun kai goma. Yanzu dai da sunfi goma amma na rage su kwana biyu don akwai wanda sun ɗan koɗe, basuda kyau. Sai na samu na badasu, wasu kuma na cillar dasu. Akwai kowane irin takalmi da ni ke sawa in zan fita. Misali yanzu ina da takalmin bal, ina da takalmin gudu kuma ina da takalmin zuwa aiki. A cikin gida ma ina da irin takalman, takalman da ni ke sawa nan cikin gida. Akwai irin takalman da nake zuwa yawu dasu kawai. Akwai irin takalman da, dasu nake zuwa club ko inje gidan casu da takalman nan.

Indai, indai gina dangantaka ne a wajen kasuwanci na gaskiya. Ina, ina yin shi da cikin sauƙi, saboda ina son manya-manyan mutane da suke yin ciniki da ne. Saboda haka inna sallame su, su kuma suka ji daɗi. Suna ansan namba na don indai nan gaba inda ina buƙatan taimakon su, ina iya kiransu na tambaye su, su taimake ni.

Gaskiya zan iya ce-cewa irin launin da nake amfani da shi na tawada ya gangan ta da rubutun da nake. Misali in zan rubuta leta zuwa ogan mu, blue, blue tawada nake amfani da shi, mai launi blue shine nake tura leta zuwa ogan mu ko irin su application leta haka. Amma in dai rubutuna ne na kaina misali sanda nake makaranta sanda nake note a class ko wane launin tawada ina amfani da shi, ina amfani da baƙi, kore, koja.

Abun aiki ya ganganta da abin da na ci, na ci kafin na je wajen aiki. Ko in ce abin da na ci da safe kafin na je wajen aiki shine zai nuna mun ko zai gaya mun abin da zan ci in na je wajen aiki. Misali in ban ci abinci daga gida ba to ya kamata a ce in na je wajen aiki abu mai nauyi zan ci. Ina samu na ci tuwo, tuwo ko na ci masa. Kuma wani lokacin kuma ba sai na siyi abinci a wajen aiki ba saboda a wajen aiki muna da cafeteria da ake raba mana abinci, su dafa abincin su dafa mana. Saboda haka ba mu zamu ci abin da zamu ci ba. Abin da zamu ci ya ganganta da abin da aka dafa a wajen aiki aka raba.

Tabbas zan iya cewa eh, ina yin bacci da rana. Wajen kullum ina yin bacci da rana saboda wani lokacin ina aikin dare. To, inda ina so na yi aikina da daddare ba tare da bacci ya dauke ni ba, ya hana ni yin abin da ya kamata. Ina sawa, ina sa baccin rana a cikin plan ɗin da nake yi a rana. Ina samu na yi baccin rana wajen awa daya zuwa awa biyu don na samu karfin jurewa da daddare inda, inda ina fara aikin dare na.

Gaskiya bani da wani ranar da zan iya cewa ya fi mun kyau a mako ba. Amma in aka ce na zaba zan iya cewa ranan Juma'a. Dalilin da ya sa na faɗa haka shine to ranan Juma'a babbar rana ne a wajen mu musulmai kuma gashi yana kusa da ranan Asabar da Lahadi ranar da babu aiki. Kenan in Juma'a ya zo ka san ka samu hutu. Kenan hutun kwana biyu zaka samu ka huta, ka samu daman zama da iyalinka duk abubuwan da bai kamata ka yi ba zaka yi su. Kuma gashi ranan Juma'a yana kawowa cewa ka gama aikin ka na sa na makon ko in ce ka gama aikin ka na satin.

Gaskiya zan iya cewa launin jaka na, na kuɗi, baƙi nake amfani da shi. Gaskiya dalilin da ya sa na zaɓi kala baƙi shine gaskiya bani da wani babban dalili. Zan ce kawai na zaɓe shi don ina son baƙi sosai. Dalilin da na ke son baƙi shine baƙi baya yin datti da wuri.

Gaskiya zan iya cewa hutu, inda nake son hutu ya daganta da dogon hutun da kuɗin da nake da shi a hannu. Misali yanzu indai hutun sati ɗaya ne, to tunda hutun ba shi da wani yawa ba, dama na je waje mai nisa sai dai in shiga wani gari da yake nan kusa da ni na ɗanyi kwana biyar, shida haka na dawo. Amma indai dogon hutun ne da ya wuce sati biyu haka ina iya fita ƙasar waje, irin zan iya zuwa Ghana ko South Africa na je na yi hutu ko kuma indai, indai kuɗin ba yawa a hannuna ke nan. Amma indai kuɗi yana da yawa a hannuna kuma yana da dogon lokaci a hannu zan iya fita ƙasan waje har in je Paris ko na je Dubai ko na je London.

Tabbas eh. Zan iya cewa ina iya daure kulli saboda ni Bahaushe ne kuma muna yanka rago kowane sallah. Kuma suna ma in za a yi sunan yaran gidanmu muna yanka rago. Saboda haka ya, ya zama dole mu dinga daure ragunan da muka siya. Kuma in za ka daure raguna ya kamata ace ka iya daure kulli da kyau saboda in ba ka daure su da kyau ba za su iya tsinke wa su gudu.

Tabbas eh zan iya cewa ni ina iya rera waƙan kaina, saboda mu a gidan mu, mu mawaƙi ne a gidan mu mun iya waƙa. Saboda haka tun muna ɗan jariri muke ɗan samari, muka rera wa muke rera waƙoƙi, tun daga rana zuwa yamma mu dinga yin waƙa, mu kunna kiɗa, mu dinga rera waƙan mu muna ji. Wani lokacin ma muna shiga sutudiyo ma, muyi muyi dropping din album, muyi waƙa, mu ji daɗi.

Gaskiya kafofin wasan labarai da nake amfani da su suna da yawa. Saboda kowane kafofi ya ganganta abin da nake ji a jikinsu. Misali yanzu indai ina so in ji waƙa yawanci Cool FM nake kunnawa. Saboda su sun fiya sa waƙoƙi da kiɗa masu daɗi. Indai kuma labarai nake son ji na nan unguwan mu to Freedom Rediyo nake kunnawa. Na ji duka labaran da nake ji. Ko in ce duka labaran da nake so na unguwa. Indai labaran duniya ne to ina kunna Labari TV ko Labari FM ko Duniya FM. Su ne suke ba da labarin duniya har can ƙasan Amurka da ƙasan Space.

Gaskiya, eh, indai aka tambayeni indai ina buga rubutuna da sauri, zan iya cewa eh, saboda ni tun da nake ɗan yaro malamaina a makaranta sun bani hannu cewa ni na iya rubutu da sauri-sauri har indai za muyi competition ko za mu yi gasan rubutu da sauri, ni nake cin gasan. Saboda haka in dai aka tambaye ni in dai ina rubuta abu da sauri-sauri zan iya cewa eh. Yawanci ma shi yasa ma mutane zasu ce rubutuna ba shi da kyau sun ce dalilin daya sa rubutuna ba shi da kyau don ina yin rubutu da sauri ne.

Yawanci zan ce in dai ina so na koyi fasaha, sabuwar fasaha, ko in dai zan iya siyan sabon fasaha nan misali in dai aka kawo sabon waya, in dai ina da kuɗin siya sai na fara siya, na fara amfani da shi. Yawanci na ga in ka fara amfani da su ba su da wani wahala, za ka kayi saurin fahimtan yace suke aiki. In dai kuma bani da kuɗin siya ina, ina iya zuwa na biya kuɗi, kuɗin wajen makarantar koyarwa a koya mun yace ake amfani da sabon fasahan nan. In dai kuma na zo na kuma gashi bani da kuɗin koyan wannan sabon fasahan ko me, don mebi dalilin yayi tsadar kuɗin makarantar to ina iya samu don wani ɗan uwan mu ya koya mun yace ake amfani da wannan sabbon fasahan. Saboda in dai ma a nan gaba aka samu aikin da ya kamata ace na san yace ake abu da amfani da wannan abin na iya.

Gaskiya a cikin tufafin da ni ke da su, zan iya cewa ina son guda biyu daga cikinsu. Irin tufafin da ni ke so zan iya cewa ina son silki da ina son cotton. A cikin su biyun nan in aka ce na zaɓa, su nake zaɓa. Saboda in ka ga cotton da shi ake haɗa kayan sanyi, saboda haka zai yi wa mutum amfani indai ana sanyi ko ana ruwan sama. Ka kuma kayan silki indai ana zafi sosai, shi za ka iya fiya son shi in ka sa shi iska zai dinga shiga cikinka kai ma ka ɗan ji sauƙi. Kuma bayan haka tufafin da ni ke so ina son manyan kaya, ina sa ƙananan kaya, ina son jallabiya.

Gaskiya inda aka tambaye ni indai ina yin harsashi lokacin da nake bacci, gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda bacci nakeyi. Ba, lalle ba ne na san indai ina harsashi lokacin bacci ba. Saboda in mutum yana bacci ba zai iya gane abin da yake yi ba. Saboda haka ni ba zan iya ba da tabbas amsa ba. Amma inda aka zama dole na ba da amsa, zan iya cewa a'a, ba na yin harsashi a lokacin bacci.

Gaskiya ba zan ce ina amfani da ajiya a yanar gizo ba, saboda ni wayan da nake amfani da shi babbar waya ce kuma yana da babbar wajen ajiya a cikin shi. Misali yanzu wayana yana da one twenty eight gigabyte kuma memory card dina shi ma one twenty eight gigabyte. Saboda haka duk abin da nake son ajiyewa a cikin waya zan yi, zan iya ajiyewa ba sai na samu ajiya a yanar gizo ba.

Gaskiya inda nake cin abinci yawanci a cafeteria ɗin wajen aikinmu nake ci, saboda wajen aikinmu muna da wajen cin abinci amma kyauta muke cin abinci. Saboda haka sai su raba mana abinci mu ci a wajen. Amma kowa abinci plate ɗaya yake, yake samu ya ci. Amma in dai ba a bamu abinci a wajen aiki ba to daga gida nake kawo abinci sai na ci a wajen.

Gaskiya zan iya cewa yace nake magance koke-koke, musamman a wajen aiki. A hankula nike yi, idan an ci abubuwan da suka faɗa suka ce zan rubuta su, inda ina da an sanye ce musu kar su damu za mu duba matsalar da suke da shi. Bayan na duba matsalar da suke da shi, ina ga mu ne muke da faɗa, sai na yi wa kanmu faɗa, inda ya zo wajen mayar musu da kuɗin su ne, sai mu mayar wa da kostoman mu kuɗin su.

Gaskiya zan iya cewa yacce muke aiki tare da ƙungiya bashi da wani wahala, saboda shi kanshi aiki da ƙungiyar yana kawo saukin aiki. Misali yanzu indai muna da aiki, raba aikin muke yi tsakanin junan mu don kar mutum ɗaya ya ɗau nauyin aikin da yawa ya gaji da wuri. Saboda haka misali in za muyi, in za muyi seminar akwai wanda za mu sa zai dinga zai je siyan mai, akwai wanda zai sa wanda za su kawo, su kawo kujeru su za su kawo, akwai wanda shi kuma zai, zai jera kujerun, akwai wanda kuma zai dinga fitar da papern invitation waje, shi zai dinga kai IV ko in ce invitation wa mutanen da za su zo seminar ɗin. Akwai wanda kuma su za su, za su yi MC a ranar seminar. Da abin da nake faɗa shi ne kowa raba aikin za a yi ba mutum ɗaya zai ringa yin kowane aiki ba.

Abubuwan da nake yi don kiyaye lafiyan kai na yana da yawa. Musamman yanzu ina tabbatarwa ina bacci na da wuri. Ina samun bacci awa shida zuwa awa takwas dan da samu jiki na ya samu damar hutawa. Kuma ina rage cin yace nake cin siga, saboda siga bashi da kyau a jiki. Don hana kai na da rashin lafiyan ci-siga kenan cutar siga. Kuma gashi ina rage cin gishiri saboda zuciya baya son gishiri sosai. Ina rage yacce nake sa gishiri a cikin abinci. Akwai irin gidan abincin da bana zuwa inda na ga su suna sa gishiri da yawa a cikin abincin su. Wani abun kuma da nake yi na kiyaye lafiyan na shine ina shan, ina shan ruwa sosai. Ina tabbatar cewa ina shan ruwan galan biyar kullum a rana dan saboda jiki yana bukatan ruwa sosai. Shi yasa nake shan ruwa haka. Akwai sauran abubuwan ma da bana yi musamman in tabbatar cewa abincin da nake ci an dafa shi da kyau, babu kazanta a cikin abincin kuma wanda take dafawa tana da tsabta. Wani abun ma da nake yi shine inda dan samu wani karamin cuta musamman ciwon kai ko ciwon ciki bana zuwa ko ina siyi magani na sha. Zuwa nake yi naje asibiti likita ya duba ni, ya mun test ya ga menene abun da yake damun na ya rubuta mun maganin da nake bukata kafin naje na siya. Yawanci za'a ga mutane suna rashin lafiya ko suna jin ba dadi ko za su je su siya magani su sha. Bai kamata a na yin haka ba. Indai mutum yana jin ba dadi, ya je asibiti a fara duba shi kafin ace mai, kafin a bashi maganin da zai sha. Wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi indai ina so na kiyaye lafiyan na. Abubuwan da nake yi na kiyaye lafiyan na suna dama da yawa. Ina tabbatar cewa ina shan supplement irin supplement kamar su Vitamin C, Vitamin B, D da E haka. Suna da amfani misali Vitamin C yana ki-- yana kare jikin mu daga karamin cutatukan da za su iya damun mutum. Vitamin B kuma yana da kyau ga gashin mutum da kashin mutum. Vitamin E kuma inda mutum yana sha supplements din Vitamin E yana kara lafiyan ido da lafiyan fatan mutum. Zakaga mutum bazai yi baki sosai ba, zai dinga yin ƙalli. Gashi su wayan nan supplements din suna da amfani na jikin ɗan adam kuma suna kare cututtukan da suke jikin mutum. Indai mutum yana shan supplements dinnan haka yana sawa yana kiyaye rashin lafiya a jikin ɗan adam.

Tabbas eh zan iya cewa ina riƙe lema lokacin ruwa, indai kafin na fita daga gida ina duba waya na, ina duba inda za'a, inda akwai wannan, akwai chance ɗin da za'a yi ruwa a ranar sai na fara duba waya na inda za'a yi ruwa to sai mu fita da lema. Yawanci ma inda zan fita da lema, in zan fita da mota lema na yana cikin mota inda za'a yi ruwa sai na ɗauko lemon na yi amfani da shi. Fita da lema a lokacin ruwa yana da amfani saboda indai ka fita aka fara ruwa za ka samu daman fito da lema ka buɗe ka riƙe ka je inda za ka je ba tare da ruwa ya ɓata maka kaya ba.

Gaskiya zan iya cewa dangantakar ni, ko in ce dangantakar na da abokanan aikina yana da kyau kuma ina, muna yin a cikin murna muna yin aiki tare muna raba aikin tsakaninmu don aikin yayi wa ɗaya mutum ɗaya yawa, ko ya mai nauyi. Indai aka yi aiki haka, yace mu muke yi da abokanan aikina, aiki yana, yana kawo sauƙi, aikin baya yin wahala.

Gaskiya zan iya cewa abubuwan da nake yi don ƙara aiki ba shi da yawa, saboda ni indai aka ba ni iya aikin da ya kamata na yi, rufe shago nake yi na koma gida. Bana yin wani abu don a ƙara mun aiki. In na gama aiki na wucewa nake yi.

Eh zan iya cewa na iya zama kan giwa na, saboda ni Bahaushe ne kuma ni musulmi ne. In muna sallah yana bukata ace mun zauna kan giwan mu inda mun gama rukuu zamuyi sujjada. Saboda haka in aka tambaye ni inda ina iya zama kan giwa, zan ce eh ina iya zama a kan giwa.

Eh tabbas in aka tambaye ni inda ina yin ihu, zan ce eh na iya yin ihu musamman inda ina jin haushi. Inda ina jin haushi, misali in mutum ba ya yin abin da nake so ya yi, ina iya yin ihu don ya gyara abin da ba ya yi. Misali musamman kuma indai misali ina wajen waje ina waje mai hayaniya, ina son kira mutum ina iya kiranshi da ihu, in kira sunanshi da ihu don ya jini jiyi ya juya ya gani.

Gaskiya zan ce ycace nake tabbatar da ingancin aiki bashi da wahala saboda mu kafin a bamu aikin an bamu course don yace zamu iya tabbatar da ingancin aikin da za a bamu. To abin da aka koya mana a course ɗin nan sun ce misali mu dinga zuwa aiki da wuri saboda in ka zo aiki da wuri zaka samu daman shiryawa ko in ce zakayi dama zaka samu daman shiri yin shirye shiryen aikin da za a yi a ranar. Wani abin da aka ƙara koya mana shine saukar da kai. In kana aiki a wajen aikin namu ya kamata ace ka saukar da kai saboda mutum bai san komai ba. Wani, wani ya, wani ma da bai kai shi a shekaru ba zai fi shi iya, iya aikin ya saukar da kai ya kauya.

Eh gaskiya, inda ka tambaye ni inda ina kunna, kunna tsawon batiri zan ce wa eh, saboda abin na ga abin yana da babban mahimmanci musamman a waya na da laptop dina. Amma ni a laptop dina ba na kunna shi kullum. A waya na san ina kunna shi kullum saboda waya na san kullum, kullum ina amfani da shi saboda haka ba na kunna na laptop da yawa amma ina kunna na waya ta da yawa.

Gaskiya zan iya cewa muna da iri-iri hanya da muke sadarwa a wurin aiki. Zan disafa maka irin-irin nan. Ɗaya, muna yi baki da baki, yace zan iya zuwa wajen ofis ɗin oga ko ɗan uwan aiki na, na gaya musu duk abin da nake son gaya musu. Bayan haka muna sadarwa ta email ta yanar gizo-gizo. Muna iya tura mail tsakanin junan mu, inda muna so mu yi, mu yi magana da juna. Muna kiran waya, muna kiran juna a waya ma haka. Muna yin meeting, zoom meeting, ko wance Google meeting, yacca duk abin da ake so a faɗa, ana faɗa a meeting din.

Gaskiya zan iya cewa sassanta rikici a wajen aiki yana da wahala, saboda ba ka so ka yi shi ba daidai. Amma ni yacce nake sassanta rikici a wajen aiki shine zaman da mutanen da nake yi su yi min bayanin abin da ya faru. In sun gama min bayanin abin da ya faru, zan duba yanayin maganan kafin na zo tsari na raba su.